Kana kunna tsaron baturi? Eh to ba dai kullum ba kam, amma dai na kan wata rana na kunna na gan abun da ke faruwa, wata rana kuma sai na bari kawai. Ba abun kullum ba ce, abun zuwa zuwa ne dai. Ba kullum ba man nake kunnawa wata rana.

Kana shan madara? Ai ina shan madara, in ban sha madara ba ya zan yi. Ai madara kuma madara ko wanda yana ce peak milk ko kuma wanda ake siya a gwangwani daban daban madara dai madara ne. Madara, ni ke shan madara. Ina shan madara da ina shan madara a cikin shayi. Wata rana na yi kunu na sa a ciki, wata rana kuma na sha shi haka nan. Ko dai ina son sha garri sai na sha shi da madara. Madara dai abu mai kyau ne tunda yana da abubuwan dake taimakon jiki. Madara, kamar kana da ulcer zaka iya shan madara yana taimakon ƙirji, gefen da ulcer ɗin take.

Wato wa tambayan in wane irin kiɗa kake son ji? Kiɗa, kalan kiɗa da nake son ji, sai kalan kiɗa en sabon rai haka. Kalan kiɗa wanda ake yin sa da ganga dako kuma kalangu ana bugawa. Kowane waƙa nema inyazo da ƙidan can ai shine yafi mahimmanci shine yafi kyau.

Kana fin so fanka ko AC? To, a inda abu yake aka akwai wanda suna fin so AC, akwai wanda kuma suna fin so fanka, akwai wanda kuma suna son fanka da AC ne a haɗe. To ni kuma nafison AC saboda AC tana zuwa da wata kalan sanyi da watarana fanka bata zuwa dashi fanka yana iya zuwa da iska kuma iska ɗin kuma sai kaji yana maka zafi ajiki. Amma AC tana zuwa da sanyi to wasu kuma suna son fanka da AC saboda in AC ya fito da sanyi sai fanka a inda yake wainuwa sai ta waina sanyin ta je ɗaki gaba kiɗaya. Amma ni na fi son AC akan fanka.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Kaman dai wane kalan wuta ne? Ko wutan tochi ko wutan murhu duka ina iya kunnawa. Wutan murhu, kodai na gas, duka ina iya kunnawa, na murhu idan charcoal ne ma ko itace ne ma ba abu mai. Wannan ka nema leda ne kawai ƙasa da burbuɗin itace kazo ka haɗa ka kunna kyatta ashanka saika kunna kasa tukunya wuta. Kuma, eh, in ma gas ne ma kana gunna gas kana, kana kyatta ashana nanka saika gunna gas don yi, in ma na tochi ne ma saika kunna tochi kawai kunna wuta ba abu mai wahala ba.

Kana lulluɓe da bargo? Eh to, idan akwai sanyi ai dole a lulluɓe da bargo, domin kar a kamu mura ai dole sai a lulluɓe da bargo. To nikuma ina lulluɓe da bargo, amman dai lokacin zafi, idan ac akashe ko ac tasamu damuwa ko ac ta baci dole na aje bargo a gefe in kwanta don kar zafi ta mamaye ni.

Kana fin son coffee ko shayi? To ni dai na fi son shayi akan coffee. Domin coffee kam ma yana da abun da baturaye za su ce side effect. Coffee tanada side effect shayi kuma tananan kaman abincin safe gashi bata da ƙarfin ka tashi da safe sai ka sha shayi, ka ci shi da biredi ko kuma ka nema indomin kaman a gefe. Sha shayi, ci biredi da ƙwai da indomi, hakanan safiyan ka ta haɗu. Domin kagan coffee in bakasan yin bacci watarana sai kasha yana ɗan taimako a ta gefen ayyuka da wasu abubuwa. Aman ni dai na fi son shayi akan kofi.

Da wannan aikin mu dai baya yana nan, yana nan ya musu da dawan aikin mu ya ta masu. Kuma hakan kuma bai yi kyau ba domin mutum baya iya samun lokaci mai kyau ya yi abubuwan shi, sai ko ka na yi abubuwan ka a tsakani ayyuka, a tsakanin lokacin aiki. Kuma saboda haka ne nikeso a ɗan canzashi kaɗan, a ɗan bamu lokaci ta safe da kuma lokacin ta kullewa aiki. Saboda mu, mu ɗan samu lokaci muyi abubuwan da ya dace mana na yi.

Kana rufe baki lokacin hama? Eh, amsa shine eh, ina rufe baki lokacin hama domin dai na iya na magance, eh, domin dai ka gani akwai mutanen da in sun yi hama, hamar su yana zuwa tare da wata cututtuka wanda suna bin ta gefen iska su kalan raba ma mutum. Saboda haka ina rufe bakina lokacin hama.

Wane irin waya kake amfani da shi? To wayar da nake amfani da shi dai Android ne, ɗan An-Android Spark bakwai c. Babu Spark bakwai p, abu nake amfani da shi. Na Android ne amma, ina so na samu kuɗi na sake na siya ko kuma na siya Samsung. Na upgrading ta Android na ko dai in siya iPhone. Amma ta yanzu dai, wayar da nake amfani da shi shine Spark bakwai c amma Spark bakwai p nan kuma yana da muhimman aiki. Amma dai damuwan wayar shine tana zafi da wuri, kuma tana iya, tana shan batiri fiye da wasu wayoyi. In ba haka ba wayar tana da kemera mai kyau dai. Tana da ɗan sauri amma sai ta fara tsufa ta ɗan rage saurinta. Tana ɗan sauri, tana da, wayar dai tana, tana, tana da kyau dai. Ta fi wasu wayoyi irin Samsung A sifili biyar haka nan. Spark bakwai p nan ta fi su. To wayar ita tana da kyau, amma kuma nake son na upgrading wayar ɗin.

Kana iya busa saki? Ai wannan ina iya busa saki wata rana amma bani bane nake yi a gidan mu, kama gidan mu sai ko mama na ta yi ko dai addana ta yi. Amma ni dai bana, bana busa saki bana taɓa busa saki amma dai ina iya yi. Amma akwai lokacin da wata rana ni ne ake barin min abun na yi amma kuma su addana da mama na ne su ne asali masu yi.

Ai wai kana shan magani kullum? Aito nidai kalana nabada gaskiya ga Yesu, ga Allah kuma saboda haka nan maganin dai ba abin kullum ba ne da na san Allah zai iya warkar da ni. Kuma a hakan in ya kai shekaru biyu yanzu haka nan. Ba kama ni gado ba kuma ban sha magani inda na saba sha ba. Ooh, maganin k ba kullum ba ne nake sha, ba kullum ba.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma sun kai talatin da huɗu. Kaman takalma ai dole abun siyawane domin in ba ka yi yawo da takalma, ba ka san cewa kana kiran ciwo ma ƙafanka. Takalma suna taimakon ƙafa ba ƙaɗan ba. Saboda haka ni na tara takalma cikin kayayyaki dubu ɗari, da na tara takalma talatin da huɗu.

Yaushe kake kwana kullum? Wato ƙarfen da nake kwana kullum. Ni ina, ina kwana a ƙarfe, ƙarfe kalan ƙarfe goma, goma zuwa sha ɗaya. Na kan iya kwana kullum. Amma wasu mutane dai suna da inda suna kwana, suna da lokacin kwanansu da kuma inda suke kwana. Ni kuma ina kwana dai a ƙarfe goma.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare. Ah, dalilin shine wata tana haska wuri da dare, rana tana haska wuri da rana kuma wata nan kuma tana taimako a inda in ba haske haka nan sai ka kalla abubuwan ka a ƙasa ma in kana fitowa se.

Wace biki kake fin so. Bikin da nake fin so sai ko bikin aure. Idan ba aure ba kuma to auren in ma don ya kama dole ne shiyasa na ke tafiyan biki ɗin. Amma in ba abin dole ba ma, ni dai ina zuwa wurin aiki ne sai ko na nemawa na bar aiki, na je wurin auren ɗin.

Kana kunna kendir a gida? Bana kunna kendir a gida saboda ina samun wuta kullum. Kuma amfani kendir bata de bata da kyau sosai saboda inka cika amfani da kendir watarana zai iya ƙona maka gida wata rana zai iya zama wani abu daban saboda haka bana kunna kandir. Nafison kunna tochi a gida akan kandir.

Eh, me kake yi lokacin da ka kamu da mura? To, abu ne nake yi lokacin na kamu de mura ko kuma mutum ya kamu da mura, sai koyi sha ruwan zafi mai citta a ciki, ko dai ka je asibiti a je a nema maka ma-maganin da za ka sha ka samu lafiya. Inba haka ba kuma sai, sai ko ka nema tomtom de ruwan zafi ka na sha ko kuma ruwan zafi da gishiri a ciki sai ka sha.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Aito a ƙarshen mako haka nan, tun da mutum yana tafiya aiki kullum, kullum. So ƙarshen mako nan za ka shiga kasuwa ka sesaya abubuwan da za ka siya. Ka, um, kaman me yara haka nan sai ka nema abubuwan da zasu so a cikin mako, farin mako har zuwa ƙarshen mako ɗin da zai iya kai su. Amma abubuwan ka aje sai kuma in akoi abubuwan gyarawa a gida sai a iya a gyara a aje komai a place.

Kana tafiya da sauri? Eh, ni kana tafiya da sauri. Bana iya yin tafiya a hankali a hankali wasu mutane suna yanzu su tafiya hankali amma ni kuma bana tafiya da hankali. Na fi son tafiya da sauri saboda tafiya da hankali tana ɓata min lokaci. Irin inason je wani wuri haka nan, na fi son na tafiya da sauri a kan ina tafiya a hankali.

Me kake saya daga kasuwa? A kasuwa ina siyan abubuwan kewa, ina siyan kayan cefane, ina in siya kayan dafa abincin a gida kenan, sai ina iya siya abubuwan da nike so na siya abu wanda suna da mahimmanci a gefe na ko kayan sawa ko takalma hakannan kuma gorona ina iya siya. In abu ya ɓace a gidanmu, da ya kamata da na siya ma ina samu a kasuwa ina siya.

Nawa bokiti kuke da su a gida? A gida mu na da bokiti sun kai sun kai guda goma. Akwai wa'yanda ana amfani da su a ta wurin dafa abinci, akwai wa'yanda ake amfani da su a ta wurin wanka, akwai wa'yanda ana amfani da su a ɗeba ruwa. Wa'yanan ne manyan robobin, manyan bokitin ɗin. Akwai wanda kuma ana iya sa ruwa a ciki.

Yaya kake son zama? Yaya kake son zama? Na son zama a kujera, kujera mai laushi kuma ba kala mai katako-katako. Wancan zai sa bayan ka da duwawun ka yi maka zafi. Amma nafi son zama a kan kujera mai laushi kuma zama, zama na so ina haɗa ƙafafuwa na biyu, sai in zauna.

Yaya sa hannu na ku yake? Sa hannun mu muna yi da safe muna sake iya yi yamma in ka zo aiki ya kamu da safe sai ka sa hannu a takarda mutani aikin in, sai in za ka tafi ma ka sake hannu dun a san cewa ka zo aiki ranan in.

Kuna sa uniform a wurin aiki? To, a wurin aikin mu ba ma sa uniform, ba ma sa uniform wurin aikin mu. Kowa zai zo da kayan da yake so yasa. Domin aikin mu aikin kasuwanci ne, in ma akwai kayan da zaka sa saidai kayi dressing kaman baturaye, abinda bature zai ce maka corporate haka ne sai ka dressing kaje.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Aito haɗuwa da abokan ciniki ba wani abun, mai wuya bane dai in ka shiga cikin aikin ɗin sai kuma kana farawa shi ne kai ka zo ka san su wane kwastamominka tukunna kar ka san sani sai neman abokan ciniki kam baya, baya wahala. Domin kana iyan ka nuna ma mutane abun da kake siyarwa da su na abun da su, su, su wa'inda asali abokan cinikin ka sai sak su ka muka musu wanda dasu su zama abokan cinikin ka.

So nawa kake ƙidaya kayan yaƙi? To bana da kayakin yaƙi dai amma wa ensu dai suna iya yi sau biyu uku a rana. Kuma tunda bana da shi, baran iya faɗa muku so nawa nake yi ba kam don ban da shi.

Kana kunna Bluetooth kullum? Ba na kunna Bluetooth kullum saboda ba na de abubuwan turawa. Wasu suna kunna Bluetooth don su ji, Bluetooth na waya ne don su ji waƙa ta wurin AirPods nasu. Wasu suna kuna Bluetooth don su tura abubuwa zuwa wayar wasu ko kuma haɗa wayar wasu zuwa wurin su. Ni kuma ba na kunna Bluetooth kullum.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa ƙarfe biyu kullum. Ba ƙarfe biyu ba, wata rana ƙarfe uku, amma yau mafi yawan ƙarfe biyu nake farkawa daga bacci. Ina bacci na ƙarfe goma sai na tashi ƙarfe biyu na yi musu abubuwa kamin inyi shirin tafiya aiki.

Wani abincin gargajiya ka ke fin so? Abincin gargajiyan da ni ke fin so shine tuwo, to wato tuwon masara da kuma miyan kuka wanda ana sa kifi a ciki. Wancan ni tana fita dai gaba ki ɗaya in ka ɗauka kukan nan kasa a cikin tuwon nan ka haɗa ka na ci da kaji kaman ba ka duniyan nan kuma.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zaman, ammandai ba kullum ba kam. Wata rana nakan iya yi, wata rana kuma bana yi. Wayansu kuma suna iya ɗaukawa, a, inda suna zaman kenan su ƙetare ƙafafu. Amma ni kuma bana, bana, ina ƙetare ƙafafu.

Kana yin ciniki a kasuwa? Ina yin ciniki a kasuwa don wata rana ana sa kuɗin abun yana yawa, wanda kuma bana da kuɗin bayarwa hakan ɗin. Wata rana kuma ana sawa haka don a san mutane za suyi ciniki. Saboda haka muna yin ciniki a kasuwa domin in samu na siya abun da na je siya wa ɗan a kasuwa.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh to ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda in san inda nake kashe kuɗi da kuma inda kuɗin take tafiya, inda kuɗin ya fi tafiya. So dan in san inda zan iya gyara, fara arrange abubuwa nan na kashe kuɗi na mai kyau. To, kashe kuɗin aiki kam ina rubutawa.

Wani irin miya kake fi so? Ina fin son miyan yauƙi. Miyan yaukin kuma sai miyan kuka. Don kuka ya fi miyan yauƙi gaba kidaya daɗi. Don haka ne nake son miyan yauƙi fiye da miyan ganye ko miyan romo.

Kana iya ba dabba kwanciya? To ina iya watarana, watarana kuma to ba kowane ƙaramin ba kuma ne zan iya in bar shi ya shigo amma ina iya bar da ba kwance watarana, watarana kuma bana bayarwa.

Ka na son karanta litattafai? Eh, ina son karanta litattafai, ni na girma da litattafai da kuma mutane suna son abubuwan litafi, litattafai. Saboda haka ni ma na girma da son karanta kalan takadun can ko kuma a waya ko ma ba waya ba, ina son karanta litattafai.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To, ina tafiyan wurare bisa, bisa ga nisan wurin kuma bisa ga inda nake son sauro. Watana nake yin tafiya da ƙafafuwa na, wata na shiga keke, wata na mota ne, wata na jirgi bisa, bisa ga nisan wuri wurin ne.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ƙarshen mako ko ma watarana. Idan na samu, eh, ɗan, eh, filin banza wurin aiki sai in je kasuwa. Ma watarana ni an aiki ne, sai na shiga cikin kasuwa nia je na siyi abubuwan da nake buƙata.

Rubutunka yana da kyau. Rubutuna yana da kyau wallahi. Rubutuna dai ina rubuta mutanen sun gama sai su fara, su fara kyawon, shaawan rubutuna, shaawan rubutuna. Rubutuna yana da kyau in ka gan kaima daka so kana rubutu kamar ni.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana, kafin ka kwanta kenan? To, labarin dai abun nake yi da yamma, kafin na kwanta ina kallon abubuwa a cikin wayan. Ba haka nan ba kuma sai na nema littafai na karantawa, na gama watarance bacci ta ɗauke ni kam in the process of yin abun nan.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Lokacin hutu ya kamata na, na ji daɗin lokacin hutun in zuwa kashen saboda in an gama hutu ana aiki. So inda nake shaƙata lokacin hutu dai watara ina tafiya restaurant inje in nemi abinci, watarana ina nande iyalaina a gida da suran su.

Kan fin son zama a kujera ko a tabarma? To ni nafi son zama akan kujera, saboda kujera tana sama tabarma kuma tana ƙasa. Ni ina son yin amfani da tabarma, sai ko dai in kwanta, ko kuma in zanyi wasu abubuwa, da ya kamata da na yi a tabarma ne, da na yi. Amma dai in fin son zama ni na fi son zama a kujera.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida da safe da kuma wata rana, da rana idan wurin yayi dirty bayan an gama yin abu da safe zan iya in share, kuma wata rana kuma yawanci, yawanci ran de so ɗaya ne nake share gida domin gida tayi haske.

Kana kare wayanka daga ƙwayoyin cuta? Eh, ina ina kare wayana dai, saboda yanzu haka ban da kuɗin sayen wani wayan. Na bar anrike ta tat shiga ba ina zan yi, in gyara wayar ko kuma in siya wani waya.

Me ka ke yi lokacin da ka ke jin damuwa? To lokacin da ke jin damuwa idan damuwan ba abun da zan iya handling kai na ba, zan je wurin wayanda naga kaman suna da wayanda na kaman sun do sosai ne handling damuwa, wayanda na san na je wurin su su taimake ni handling damuwa in.

Kana buga rubutu da sauri? Ina iya buga rubutu da sauri domin dai ni ina rubutu mai kyau, rubutuna tana kyau kuma ina iya rubutu da sauri. Rubutu da sauri dai ba wani abu mai matsala ba ne. Don ina iya jin magana, za'a iya kira kalmomi su kai ashirin zan ji sai na rubuta. Ko kuma kaman ina kallo daga jiki wani takadda ne dai ina sa ido ina kallo ina rubuta ko kuma in karanta layi gabaki ɗaya haka sai in rubuta.